Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Na ga ƙasan gidan naku ne kaman ja. Ikon Allah, haka abin naku yake? To! Masha Allah, a to da kyau.

Yaya kake shirya ayyukanka, ayyukanka, ikon Allah? To, ehm, shirye-shiryen ana na ana kai ne. Masha Allah, ya shirye-shiryen azumi da kuma komai.

Kana sanya safa kullum? Ana fa sanyi sosai a wannan garin. Tun tun ma nan Zariya wallahi sanyi ake so sai ga sanyi ga ƙura ga kuma tashin hankali. Abun dai ba kyau sai kuma a hankali. Hm.

Sau nawa kake tsarkaka gidanku? Allah da ya sa ana wanke wanke, ana su share, ana goge goge, ana share share, ana dai tsabtace gida. Dan yana da kyau inda muka kasance muna kwana, muna zama, muna girki yakasance kullum a tsabtace yake.

Kana son kallon faɗuwar rana? Wallahi ni ma ina so. Ina so in ga yamma yayi rana na faɗuwa, sai ka ga gabaki ɗaya, eh, sararin samaniya ya dawo, jazur kuma sannan rana yana sauƙa zai faɗi. Dai dai wannan lokacin wallahi gwanin sha'awa, abun kyau.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ai kon ina biya. Ina da su, su yanar gizo wadda ake ture-turen kuɗi ake sa da zumunta da wasu abubuwa. Ka ga musamman inda ake ture-turen kuɗi su Pam pay, su Opay, su Moniepoint da kuma sauran su. So ina tura kuɗi ina kuma tura ma kuɗi a wayata a matsayin kati daga banki zuwa waya. Matsayin kati sai kuma daga banki zuwa banki. Hakan ma yana da kyau sosai.

Kana son cin abincin titi? A a a a ni ko bana so wallahi. Na fi so in girka a gida, inci na gida, inci na mama na wallahi ya fi daɗi. Shi wannan na kan titi, a a wannan street food kenan bai fa da kyau, bai da kyan sha'ani. Wasu lokutan ma yakan sa ka zawo, ka je ka ci abin da zai fi ƙarfin ka. Ka zo ka samu um diarrhea, ka samu um typhoid da su wasu cututtuka dai da bai kamata ace kana da su ba. Da abincin gida kake ci da ya fi maka. Amma shi wannan cin abincin titin bai fa da kyau ko kaɗan. A a bai da kyau kuma bana ba da shawarar a ci shi. Abincin gida dai ya fi kyau.

Ina kake tofa miyau? Yau kenan. A a a nifa in ba a bayi ba, sai a inda na tabbata wani ba zai gan ni ba. Don bai da kyau ka tofa miyau inda mutane suke. Ƙazanta ne, bai da kyau ko kaɗan.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Ehto, himma, kuzari da kuma farin ciki. In kana cikin farin ciki, kana cikin ƙoshin lafiya, babu abun da ke maka ciwo, ba ka tunanin komai, ayy aiki na tafiya daidai ba tare da an samu wani matsala ba. Sai ka ga kawai kana tafiya, aikin ka na tafiya a bakin daidai.

Kana buga rubutu da sauri sosai ma? Ai ko idan in na fa, in na riƙe biro ina rubutu, in na riƙe biro ina rubutu, alƙalami ke na ai shaf shaf sai ka ga na gama. Ina rubutu ne da sauri, sauri, sauri, sauri har in gama. Ai kuna iya rubutun sauri?

Kana raba ayyuka ga wasu? Ih, ana rabawa ko. Ai in aiki zai maka yawa ya fi kyau ka raba da wani a taya ka, a rarraba kan aiki kowa ya samu ayi dai ayi gama da sauri.

Wani gidan abinci kake fi so? Kuna nufin wani gidan abinci ka fi so? Eh to, ni na fi son irin girka dai a ɗakina, da hannuna, da kaina a gidana. Hakan dai yafi mun kyau. Amma cin abinci a waje ba wani birge ni yake ba. Sabida baka san da wani sinadari aka yi girken ba, baka kuma san wanene ya girken ba.

Kujerunka suna da daɗi? Aha! Ai sosai ma, ga laushi, ga daɗi, ga taushi. In ka zauna a kan kujerun nan nawa baka so ka tashi. Dan daɗin zama yake da shi za ka samu ka jingana bayan ka ba tare da kana jin ciwon baya ko kuma wani abin ba. Haƙarƙarin ka ma yana hoto.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Eh to ina koyan su ne ta hanya daban daban ta ko'ina, inda dai za a samu a dai koya su fasaha.

Kana yin kiran bidiyo sosai? Ina ko kire-kire a wayana ta bidiyo ga masoya na, wanda nake son su, abokan arziki, iyaye, ƴan'uwa da abokan arziki. Duk muna kira-kire na bidiyo kol, ana yin sa sosai ko. Ah'ah, muna ko bidiyo da iyaye na da kuma ƴan'uwa na da abokan arziki. Muna yi.

Kana fi son hawa matakala ko lift? A gaskiyar magana, na fi son hawa matakala saboda, duk da cewa ƙafafuna na saurin gajiya amma na fi son in haura su akan in shiga cikin lift, saboda shi wannan lift ɗin ba wai bai da daɗi bane, yana ko da daɗi da kuma sauƙi amma in na shige shi, jiri na ɗauka na, sai in ji ne kaman ina barin duniya.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo sosai? Ina amfani ko da ajiya a yanar gizo. Em, ina da asusu da kuma wasu dai wuraren da kake samu ka ajiye a ƙaddarorin ka. Ah sosai.

Sau nawa kake kalla madubi? Hmm, ai in akwai ma wadda yai kaini iya kallan madubi, ni ko yaushe ina kalla madubi ko ban yi wanka ba. Ina tashi da safe sai na kalla madubi. Da rana a safiyan ma ina iya kallan madubi fisu uku. Sannan da rana zan innayi wanka in kalla duk abun da dai zan yi sai na kalla madubi.

Wani irin kayan ɗaki kake fi so? Kana nufin wani irin kayan ɗaki na fi so? Eh to a kayan ɗaki ina son kujeru masu laushi, ina son gadaje, gado dai katifa mai laushi. Sannan ina son, um, talabijin, ina son friza, ina son su microwave, ina dai son wasu abubuwa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a ko da yaushe inda ina buƙatan wani abu a kasuwa. Ah, musamman kamar ranan Saturday haka, ranan Sati nakan je kasuwa inje inyi cefanen abubuwan da nake bukata kafin ranan aiki.

Ai ni ko ba zan can wasa ba. Ina da dangi sosai. Ka tambaye ni nawa, nawa ne yawan danginku a gida. Muna da dangi sosai, suna da tarin yawa. Ga yawa, ha a, ai abun nema ba, ba masaltuwa, baya masaltuwa. Yan uwana suna da yawa, ina da dangi da yawa.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Ko kaɗan bana yi, saboda a addinina haramun ne. Haramun ne mutum yana wanka ko yana bayi, yana banɗaki yana waƙa. Haramun ne. Babu ma kyau kayi magana a bayi balle har waƙa. Waƙa kuma ayiii abu ne na shaiɗaanu, dangi ne na shaiɗaanu.

Ka fi son kofi ko shayi? Ni dai gaskiyar magana duka biyu ina so, sabida dukansu biyu suna da daɗi. Dukansu biyu ruwa ne da, mai zafi ake haɗa su dashi. So kowane aka bani ni ina so. Ina son kofi ina kuma son shayi.

Wane wasa kake son yi? Eh to ni ina da son wasa sosai. Ina son in rinƙayin wasan ludo na buga wannan katin nan, yana min daɗi sosai.

Kana iya rera waƙa? Eh to ina dai iya yin waƙa. Inna, in na ji waƙa ya mun dadi nakan rera shi nima. Kaman dai yadda wa shi wanda ya rera asalin waƙan ya rera haka nima nake rerawa.

Kana jurewa barkono mai yaji? Don koni kan da gaske ina jurewa amma wasu lokutan inya yi min yaji sosai bana iya jurewa. Dole in hakura amma ina son abinci mai yaji sosai.

Ka fi kuzari da safe ko da yamma? Ana nufin, ba ka na fi kuzari da safe ko da yamma ba, ba haka Hausan yake ba. Hausa shine ka fi kuzari da safe ko da yamma? Eh to ni na fi kuzari da safe, sabida ina nan a da ƙarfina a lokacin. In yamma yai ko na gaji, bacci nake so in yi.

Kana iya kunna wuta? A'a sosai. Nna iya kunna wuta. Ainina ma iya kunna wuta sosai. Amma tsaya tu kunna wutan wani iri. Wutan NEPA ko kuma wutan girki.

Sau nawa kake yanka farce? Eh to ni ina yanka farce sosai dan ni bana so in ga kumba ya yi tsawo a hannuna. Na kaman ranan Juma'a, wannan Juma'a da ya wuce na yanke farce na. Yanzu ina ganinsa tsab tsab. Nakan yanke farce na ko wane bayan sati biyu-biyu amma duk san ranan Juma'a.

Ya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina tafiya wurare da dama, ina fita yawon buɗe ido, yawon ganin wurare a haka dai nake jin daɗin tafiye-tafiye.

Kana son ɗaukar hoto? Ah sosai wallahi ina son ɗaukan hoto. Ai, hm idanna fara ɗaukan hoto bana jin bari. Ina so in ganni nayi kyau, nayi haske, nayi bulbul a cikin hoton nan. So ina son ɗaukan hoto sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da na laushi da kuma na kwakwa. Tsintsiya biyu, tsintsiyan laushi da kuma tsintsiyan kwakwa su nake amfani da su wurin sharan gida.

Ah, waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Snapchat, ina amfani da Telegram. So waɗannan su ne yanar gizo da nake amfani dasu sosai sai kullum za ka ganni na hau su. Amma musamman waɗanda na fi amfani da shi shine Facebook da WhatsApp. Sai kuma wasu lokuta nakan ɗan kalli TikTok. In kuma ina so in yi hoto sai in shiga Snapchat.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki ne inda babu wanda zai taɓa. Ina saka su ko a cikin locker na, ko kuma cikin akwati na ko kuma kasan gado na. In da dai ba za'a gani ba balle ayi min wasa dasu.

Kana tara tsabar kuɗi? Ina tara kuwa sosai. Nakan tara tsabar kuɗi, ah cash, nakan kuma tara su a banki amma dai duk wadda dai naga yafi mun sauƙi amma nafita rawa a banki gaskiya.